Eh ina karanta jarida. Eh ina karanta jarida sosai a ɓangaren jarida ta online ko kuma ta karatu waƙa na paper. Duka ina karanta har siya ina yi saboda nan ne nake samun cikakkun labarai wanda bana ƙarya ba saboda ita jarida akwai gidan jarida da sunansa, da komai da komai sannan da wakilansu. Su ne masu aikin jarida, tuƙuru da ingantattun mutane da suke turawa. Don haka ina karanta jarida sosai.

Ina fasala. Kana, ni ina kuka lokacin yankan albasa. Shin ina kuka lokacin yankan albasa? Eh ina kuka lokacin yankan albasa saboda ta na da yaji ai dole tasaka hawaye. Ba ma kuka bane, hawaye kawai. Ina kuka lokacin yankan albasa ba ma kuka bane, hawaye ne. Ina kuka lokacin yankan albasa ba ma kuka bane, hawaye ne. Kawai. Saidai kaji yana zuba ma.

Ina sasanta rikici aiki da ba da haƙuri. Ina sasanta rikici aiki da ba da haƙuri, duba doka ta aikin tuata akan cibiyar sasanta da doka abin da ya ce ɗummahen yin duk abinda yasa aka yi rikicin. Ina bi taka- haka nake sasantawa. Ina sasantar rikici ta yardar doka ta tanadar. Ina sasantar rikici ta yarda doka ta ci. Ina sasantar rikici ta yarda doka ta tanadartanci. Ina sakar san tarki ta yarda doka ta tanadartaci. Ina sake rikici ta yarda doka ta tanadakacci. Ina sasantar rikici ta yarda doka ta tanadarkace. Ina sasantarikici ta yarda doka ta tanadaktce. Ina sasantar rikici ta yarda doka ta tanadartatce. Ina sasantar rikici tayadda doka ta tanadaratce. Ina sasantar rikici tayadda doka ta tanadatrce. Ina sasantar rikici tayadda doka ta tanadarakce. Ina sasantan rikici tayadda doka ta tanadaraice. Ina santan rikici tayadda doka ta tanadaratacciye. Ina sasantar rikici tayadda doka ta tanadarakace aayi. Ina sasantar rikici tayyadda doka ta tanadarakatace aayi.